Ina yin tafi kamar yadda kowa yake yin tafi. Ina haɗa hannaye na guda biyu, ɗaya zai gicciya ɗaya kuma zai miƙe a tsaye. Haka nake yin tafi na.

Toh launin bango na daban da launin cikin ɗaki na kowa da kowa inda yake zaune. Ni a ɗakina akwai ruwan toka ne a jikin bangon.

To ya danganta da irin gajiyar da na yi kafin na yi barcin. Akwai ranar da zan ga na yi miƙar haka nan kawai akwai kuma ranar da kwata-kwata ma miƙar ko na yi yunƙuri in yi ta za ka ga. Wato ba ta zuwa miƙar saboda sai ka je alamar za ka yi ta sannan za ka yi ta.

To, idan aka yi magana kayan marmari, ni ina amfani da kowanne. Amma dai a zahirin gaskiya wanda na fi so zan iya ce maka ayaba ne. To amma wasu lokutan saboda tsadatta, shiyasa nake siyan kankana.

Ni ba mutum bane mai murna ranar haihuwa. To a takaice gaskiya zan iya cewa ga ni bana murnar haihuwa. Ranar haihuwa ta kwata-kwata baya cikin tsari na.

Toh unguwarmu ce zan iya ce maka unguwa ce da ta matsakaitan mutane ba wai unguwa ta masu kuɗi ba, unguwa ce ta matsakaita.

Ina siyan kaya a yanar gizo saboda na fi ganin su da kima, na fi ganin su kuma da irin inganci haka. Saboda wasu kayan ma a nan inda nake ban san ma inda zan je na same su ba.

Abu mafi muhimmanci a waje na a lokacin kasuwanci shine riƙon gaskiya da amana. Yana da matuƙar rawar da yake ta-takawa wajen kasuwanci saboda in ka kasance mai gaskiya, kowa zai ji daɗin mu'amala da kai.

Ai duk mutumin da ya ba ka sirri, to kawai ka kaddara cewa ya yarda da kai ne. To kuma na ɗauke sirri kamar alkawari ne ko kaya ne a kan ka wanda bai kamata a ce wani wanda baya wajen aka yi ba ya sani.

A farko, dai da can da ina makaranta da bayan na gama makaranta, ni ba mutum bane mai son ta'ammali da littattafai. To amma gaskiya yanzu na shigo cikin tsahon. Na fara jin daɗin karatun littattafai dan akwai wanda yanzu yake hannuna guda ɗaya, na fara karanta shi. Ina sa ran nan da kwana kaɗan ma zan gama.

To, an ce yabon kai jahilci ne bahaushe yace ko menene? Ni ban san rubutuna ko yana da kyau ba ɗai amma abu ɗaya na sani rubutuna baya cikin tsahon marasa kyau gaskiya.

Gaskiya na fi son ƙananan tufafi gaskiya, in samu riga mai quality to sai ka ga ina jin daɗi in nasata amma yanzu saboda rashin damammaki amma dai mun gode wa Allah, yanzu kaftan nake jin daɗin sawa amma a cikin rai na ni na fi son ƙananan tufafi na turawa.

Gaskiya kusan in dai ba kaftani, zan saba duka kayana sai na saka musu bel a jikina, saboda kawai dai na fi jin daɗin sa saka bel ɗin.

A duk inda kujera take nafi zama a kanta. Ban so in ji na yi irin dab da ƙasa haka, musamman in dai ba lokacin da akwai sanyi a gari ba. Ko zafi ka gan lokacin sanyi ne kwanda ka dage ƙafafuwan ƙasa ma. Don kuma lokacin zafi ne za ka so ka ɗanyi ta'ammali da ƙasa, ka ɗanyi ƙasa domin ka samu sanyi na ƙasa.

Eh zan iya cewa gaskiya kusan da aikin da kake yi, ai a tunani na dole a baka horo domin baka taɓa yin shi ba ko kuma ka taɓa yi amma dai su akwai tsarin da suka zo da shi a wajen aikin nasu.

Ni ina yanke farce ba wai na ƙayyade wani lokaci ba ne. Kawai ina yi ne idan na samu sarari, na samu salama. Idan na ga sun tsawo to, na kan yi ƙoƙari na yanke.

Gaskiya babban nasara ta ba tawa ba ce, ta mai gidana ce wanda ya je can ƙasar Birtaniya ya anso lambar yabo a makarantar da ake tura mu ɗalibai.

Ba na kallon wata da daddare gaskiya, sai dai har idan na dawo sallar magrib to nakan fuskance shi idan ina dawowa gida.

Gaskiya wasan tamola shine wasan da na fi so kuma nake son yi kuma har na kan saka kuɗina domin in kalle shi. Yana burge ni saboda na gaskene shi.

Gaskiya kowa da matsayinsa a rayuwarta. Akwai irin zaman da za ka yi da abokan aiki, akwai irin zaman da za ka yi da maƙwabta. Riƙe sirri yana da matuƙar mahimmanci.

Nakan farka cikin dare, misalan ƙarfe biyu haka, kuma gaskiya hakan baya min daɗi sam sam saboda yakan taɓa lokacin da zan je na yi sallar asuba.

Yanzu ma haka da muke wannan maganar da bargo na lullaba, rabin jikina na riga na lullube shi da bargo kuma ina jin daɗin ɗumin da yake bani.

To gaskiya abin da nake yi dan nishaɗi shine in dinga karanta labaran mutane a cikin kafafen sada zumunta, yana bani nishaɗi na kan yi dariya.

A'a, ba na son cija farce gaskiya saboda na kan ga farce a matsayin waje ne wanda yake tattara datti wanda za a iya samo ƙwayoyin cuta a jikin.

Kusan kullum zan ce ina zuwa kasuwa. Ai kasuwa wajen neman abinci na ne to na kanyi ƙoƙari gaskiya in yi ƙoƙari na je kasuwa.

To kamar yanzu dai da aka fara azumi ina zuwa daga ƙarfe ɗaya zuwa ɗaya da rabi haka amade sai anyi sallar azahar.

Ba na jin, ba na amfani da sauro na net gaskiya saboda na fi jin amfani da shi tsorar yanda ɗakina yake kawai, ba sai da in fesa maganin sauro.

Ina amfani da duk wani kafar sada zumunta da za ka iya, da suka shahara kusan ina amfani da su kuma ina jin daɗin amfani da su.

Ni da na fara aiki ƙarfe tara, ina farawa ƙarfe tara. Zan je in buɗe ofis dina, in yi aikace-aikace kafin in fara tura maigida bayanan ranar.

Ina son tafiyar da hutu na gaskiya in shayar da shi a gida ina zaune ina yin ibada ina yin abubuwan da raina yake so. Shine abun da yake faranta murar kai.

App da nake amfani da shi ba wani bane gaskiya WhatsApp ne, saboda sauƙi da rashin cin data da kuma sauƙin mu'amala.

Toh gaskiya abun da yake sa ni dariya, irin na fi so ne in ga abu yana faruwa irin a yadda yake bisa al'ada, irin ba wai an yi kokari don a bani dariya ba ne. Kawai ina so in ga mutane suna, suna, suna mu'amala tsakanin su har abun dariya ya zo ya faru.

Lokacin da ina tasowa ina yaro, muna zuwa wajen da ake iyo ana koyan iyo amma har muka gama zuwa Allah be sa na iya iyo ba.

Ban iya tuƙin mota ba amma a zahiran ce yana cikin jadawalin abubuwan da nake so in gabatar ba tare da daɗewa ba in sha Allah.

Nakan nema ne a wajen wanda yake gaba da ni, amma abun da ya fi bani takaici ko yake ɓata min rai a ce in kana aiki sai ka nemi izini ba wai a sanar da kai ba ma akwai hutun ma, ba ka da wannan daraja.

Yadda nake kare kaina daga sauro, a zahirance bai wuce a ce na fesa maganin sauro ba ko idan zafin garin in kunna fanka.

Gaskiya nakan wanke kaya ne kawai lokacin da nake buƙatar su. Kuma na san hakan bai dace ba amma kuma ina da niyyar in sake wannan ɗabiar in sha Allah.